Yaya kake kawowa gidanku? Idan na fita zuwa wani wuri, wanda ba wurin aiki ba ne, idan zan dawo gida nakan dawo gida zuwa da motan haya amma idan na je aiki ne, idan ina zuwa gida, zan zo da motan aiki.

Wane shago kake fi so zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon da ana saida abin da ake ci a cikin gida wato abincin gida. Shine shagon da nake zuwa domin tsamun siyan abincin da zamu yi amfani da shi a cikin gida. To shagon da nake zuwa ke nan.

Kana musafaha da mutane? Eh ina musafaha da mutane. Musamman mutanen da na girmasu amma wanda sun girmeni bana musafaha da su, domin su za su kawo hannu tukuna in kawo hanuna, an kuma abokanaina nakan musafaha da su.

Kana sauraron rediyo? Eh ina sauraron rediyo amma ba ko wani lokaci ba. Ina sauraron rediyo lokaci da lokaci ne. Yanzu da muna da wayar da kuma talabijin, ai sauraron rediyo ya zama wani abu ne wanda ba na yi kullum.

Wadanne app kake amfani da shi? Ina amfani da Facebook sosai. Ina kuma amfani da Twitter wato wanda ake kira X yanzu. Da kuma ina amfani da Silecio app da kuma Telegram.

So nawa kake rubuta rahoto? Aiki na ba wanda muka rubuta rahoto so biyu ko so ɗaya a sati ba ne. Aiki na nakan rubuta rahoto so biyu a cikin wata. To yanda muka rubuta rahoto kenan a wurin aiki na.

Kana kuna saron batiri, eh nakan kuna saron batiri. Masamman idan ina da abubuwa wanda nake so yi, wanda nake fuskanta a gaba wanda zai buƙaci in kuna saron batiri to nakan kuna saron batiri domin ya taimake ni in yi abin da nake fuskanta.

Kana shan magani kullum? Bana shan magani kullum. Domin ya kamata mutum ya sha magani in yana ciwo. To don ba na ciwo kullum, ba na shan magani kullum. Nakan sha magani idan ina ciwo. Lokacin da nake shan magani kenan.

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Akwai kafofin wasan labarai da muke amfani da su a Najeriya, wanda gaskiya a ganina su ne suna ba da labarai ƙwarai kamar Arise News da kuma Channels da kuma News Central. Wadannan uku nakan yi amfani da su.

Kana zama a kan gwiwa? Eh nakan zama a kan gwiwa. Musamman idan ina yi addu'a ko kuwa idan ina son yi addu'a, nakan zama a kan gwiwa domin in yi addu'a. Na yi wannan ne domin inba ma Allahna daraja da kuma girma ta yadda nake zama a gwiwa ke nan. Amma ba haka ba, ban gan dama ko ya me zai sani in zauna kan gwiwa ba.

Kana kallon taurari da dare? Eh nakan kallon taurari da dare idan ina tafiya a waje a dare. Wani lokaci nakan duba sama don in kalla taurari amma ban gan dama ko me zai sani in fita way don inason kallon taurari ba.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh nakan yi aiki bayan lokaci. Musamman idan wannan aiki yana bukata a yi ta. Idan ba a yi ta ba zai zama damuwa. To nakan tsaya bayan lokaci in yi waɗannan aiki. In kuma wannan aiki akan kara mun albashi don waɗannan aiki.

So nawa kake karɓa aiki kira a aiki? Gaskiya ban san so nawa na kan karɓa kira a aiki ba. Na kan karɓa kira kowane lokacin da kira ya zo, amma a ganina na kan karɓa kira a aiki kamar so goma a rana. A ganina kenan.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh nakan yi amfani da mataimakin murya. Musamman idan ina cikin jama'a ko ina cikin mutane, nakan yi amfani da mataimakin murya domin in ji abin da ake faɗi da kuma mutane su ji ni da kyau.

Yaushe kake cin abincin rana? Gaskiya sau da yawa bana cin abincin rana. Idan na tashi da safe na ci abincin safe, da rana zan gan ina fuskantar da aiki, zan manta cewa ya kamata inci abincin rana. Zan ci abinci sai da yamma. So sau da yawa bana cin abincin rana.

Kana fisun zama ko sayuwa? A gaskiya na fisun zama amma akwai wasu aikin da mutum zai yi wanda zai buƙata yana zama to nakan yi waɗannan aiki a zaune. Amma akwai wasu aikin kuma wanda zai buƙata ina saye to nakan yi waɗannan aiki a saye.

Kana son fin zama kusa da taga? Eh, nakan so zama a kusa da taga. Idan ina tafiya a cikin mota, nakan zama kusa da taga, domin in dinga gan wurare. Amma idan ina cikin kantine cin abinci, ina son zama a cikin kusa da taga domin in samu iska mai kyau.

Nawa madubi kuke da su a gida? Kamanni ina son madubi guda daya ne kuma ina da madubi guda daya. Domin ni bana buƙatar wani madubi. Amma matata tana son madubi da yawa. Kasan mata da madubi. Tana so idan ta shiga wurin bayan gida akwai madubi. A wurin da take sa kayanta akwai madubi. So muna da madubi har ya kai kaman uku ko hudu a gida.

Yaya kake bayar da ra’ayi a aiki? Nakan ba da ra’ayi a aiki kaman shawara nake yi, domin na san cewa mutane da yawa ba sa so idan ka ba su ra’ayinka, musamman idan shuwagabanin ka ne a wurin aiki. Idan ka ba su, ah, shawara ko kuwa ka ba su ra’ayinka, ba za su so su ji ba. Za su gan kamar kana so ka, ka nuna cewa ka fi su ne. To, so yawa, sau da yawa nakan ba da ra’ayi na kamar shawara ne. Kuma nakan bari idan duka ra’ayinsu duka abin da suka sa zasu yi, bai yi je dai dai ba kamin in ba da ra’ayi na. Haka nake ba da ra’ayi a wurin aiki.

Kana son kallon wata da dare? Da nake son kallon wata da dare lokacin da nake yaro. Da muka ce wa idan muka duba wata za mu gan kama akwai wata mata wanda tana goyon yaro a cikin wata. Wato lokacin da muke yara kenan. Amma yadda na girma yanzu bana duban wata bana kallon wata da dare.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Na fi son kayan zaƙi, amma ba zaƙi wanda aka yi ta ba ne. Na fi son zaƙi wanda ya zo daga halittan Allah, daga cikin kayan fashe ko oda. In ba haka ba, ba na son kayan zaƙi.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh nakan yi ciniki a kasuwa. Ciniki a kasuwa ai yana da mahimmanci yana da kyau. Idan mutum bai yi ciniki a kasuwa ba yakan siya abu a farashi wanda baya so. To ya kamata mutum ya yi ciniki domin ya samu ya saukar da kade da farashin yadda ya kamata.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Gaskiya a ƙarshen mako na kan zo na in huta domin mako na so dayawa yake cike da aiki da kuma a ƙarshen mako ne na kan zo na in huta, in duba baya, in gan ko yane makon ya tafi da kuma in shirya abin da zan yi a sabuwar makon da zan shiga. Haka nike shirin mako na.

Menene kayan ciye-ciye da ka ke fi so? Na fi so kayan ciye-ciye wanda ke itatuwa kwaya kaman gyada da kuma aya da kuma kwakwa, da kuma dabino. Kayan cinye-cinye wanda ni ke fi so kenan.

Kana son kallon faduwar rana? A gaskiya bana tuna faduwar rana. Wani lokaci zan tashi kawai in an yi oke in gan cewa rana ya faɗi, amma wai in dinga saurara in san lokacin da rana yana faduwa gaskiya bana tuna, so bana kallon faduwar rana.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? A ganina ranan sati ne, mafi kyau a mako. Dalilin shi ne idan na tashi ranan sati, an na san cewa yau ranan sati ne ba zan je aiki ba. Wani lokaci ma ba na tashi daga bacci, domin ba aikin da mutum zai je yi. To ranan na jin dadin sa sosai, domin duk aikin da na yi a mako na kan huta a ranan sati.

Wane irin tsintsiya ka ke amfani da shi? Na kan amfani da tsintsiyan itacen ƙwara da kuma tsintsiyan roba, amma ba na son tsintsiya wanda ke guntu. Gajere tsintsiya ba na so, domin gajeren tsintsiya ya kan sa baya mutum ya maye zafi. Na so tsintsiya wanda ke sawo, wanda ba zan a sun guna sosai ba kamin in yi shara da shi.

Wane irin nama ka ke fi so? Gaskiya ba na son jan nama wato a turance akan ce red meat. Na fi so farin nama wato a turance ake ce white meat. Amaka kuma white meat nan ba na so mai tauri, ina so wanda yana da laushi. Idan ka dafa nama, a nama yana da laushi mutum zai kanci fi kyau da kuma kasusuwa wanda ake kira brisket bone wato kasusuwa wanda ba shi da ƙarfi.

Wane iri burodi kake fi so? Alan na son burodi wanda ke kauri, wanda mutum ya ci guda ɗaya zai san cewa ya ci guda ɗaya ne. Ba burodi wanda yake nan kaman, kaman dallab ba wanda idan ka sa ruwa ka danna sa zai sauka kaman a wani abun da ban sani ba. Na son burodi wanda ke kauri wanda mutum ya ci zai san cewa ya ci guda ɗaya. Wato burodi ne yake kaman da kek to irin burodin da nake so kenan.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ni ba mai son hayaniya bane. Domin hayaniya yakan sa lafiyar mutum ya zama da damuwa. Kuma idan wuri yana da hayaniya, gaskiya bana jin sha'awa kuma bana iya kasancewa da abubuwan da nake yi. Domin hayaniya yakan sa lafiyar mutum ya zama da damuwa.

Kana siya kaya a yanar gizo? Eh, nakan siya kaya a yanar gizo. Ina son siya kaya a yanar gizo domin yakan sa ni kar in kashe kuɗi kuma yakan sa ni in siya abu ba tare da bar gidana ba. A cikin ɗakina nakan siya abu da kuma yakan sa mutum ya, ya zaɓi ra'ayin sa abin da yana so ya siya.

Wani malami ka ke fi so? Malami wanda ya koya mana da lissafi wato mathematics kenan lokacin da muke a secondary school. Wannan malam dalili da ke sonsa shi ne yakan fasa mana lissafi zuwa ga ganewan kowa da yawa mutane suke suna sonsa domin wannan.

Yaya kake kula da gashin ka? Ina kula da gashi na da kyau. Bana barin gashina ya girma sosai ko da shike ni mai son gashi ne. Nakan yanka gashina a kowacce sati biyu.

Yaya dangantakar ka da makwabtan take? Dangantakar na da makwabtana yana da kyau. Gaskiya idan ba ka da dangantaka mai kyau ga makwabta, yana da babba asali. Domin makwabtanka, su ne iyalinka, wanda suna nan kusa da kai. Idan abu ya same ka, su za su taimake ka, kamin iyalin ka su ji. Shi ya sa ya yi kyau mutum ya samu dangantakar mai kyau ga makwabta.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Hayaniya babban hatsari ne ga kiwon lafiyar mutane, kuma hayaniya yakan sa mutum kada kasance da abubuwan da yake yi ko yana fuskanta. Don haka bana so hayaniya.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Na fi so miya mai sanyi a wani lokacin kuma na kan fi so miya mai zafi. Ina so miya mai sanyi idan ina son tafi wani wuri kuma yana bukata in yi, in ci abinci da sauri to zan bukata miya mai sanyi. Amma idan bana son tafi wani wuri bana sauri to zan ci miya mai zafi.

Kana sa turare kullum? Eh nakan sa turare kullum. Akwai ƙarin magana da ya cewa kamshi mai kyau kasuwanci ne mai kyau wato a turance akan cewa smelling nice is a good business. So ya kamata mutum ya sa turare ko wane lokaci kuma nakan sa turare ko wane lokaci.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh nakan kulle ƙofa kullum. A ganina kulle ƙofa ya kamata ya zama tabas ne don yana da mahimmanci, yana da kyau. Ya kamata mutum ya kulle ƙofansa, ɗomin, ya tsare kan sa daga mugaye mutane, daga ɓarayi da kuma don kar su sace mai kaya na ɗaki.

Me yake baku ƙwarin giwa a aiki? Ni ina aiki a makaranta ne, ina koyaswa. Abunda ke bani ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine sha'awa wanda nake da shi ga koyaswa. Ina jin daɗi in gan yan makaranta wanda sun samu koyaswa daga gare ni suna cin gaba a rayuwan su kuma wannan yana sani jindaɗi sosai. Wadannan ne suke bani ƙwarin gwiwa a aikin da nake yi.

Yaushe kake cajin wayarka? Nakan yi cajin wayar na kowane rana, kowane lokaci. Idan na yi cajin wayana kuma wayan ya ciku, yakan ɗauka tsawon lokaci kamar uku domin cajin ya mutu kuma yakan ɗauki tsawon lokaci uku don caji ya ciku.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Nakan je wurare da wuri. Na koyi wannan halli daga ubana ne. Ubana ba zai taɓa je wuri daga baya ba. Na tuna cewa idan za mu je banki tare da ubana, kamin karfe bakwai, mun riga mun yi wanka muna shirye. Banki yakan bude wa a karfe takwas amma kamin takwas mun riga mun iso wurin. Na koyi wannan daga wurin ubana ne. Ba zai taɓa je wuri daga baya ba.

Wani irin kiɗa ka ke soN ji? Ina so duka kiɗa. Ko wani kiɗa wanne yake da kyau, wanne yake da daɗi. Wanne ke ba marai na, sauti mai kyau ina so wannan kiɗan. Ko wacce iri, bani da wani uh, irin kiɗan da na ke ce yake nake son wannan fiye da wannan, babu.

Kana sanya tunatawa don ayuka? Eh, nakan sanya suna tunatawar don ayuka. Tunatawa don ayuka yana da muhimmanci sosai. Kuma idan ina fuskantar wani abu a ko wane abu ne zan yi a nan gaba wanda ke kyau kuma wanda yana da ma'ana sosai to nakan sa tunatawar domin wannan don kar manta.

Wane irin tufafi kake fi so? Gaskiya ni mai son tufafi ne wanda ke kyau. Tufafi wanda yakan bani sha'awa ba tare da an yi ta da siliki ko kuwa an yi ta da auduga ba. Ko wane tufafi dai wanda ke kyau una son waɗannan tufafin.

Kana karanta jarida? Eh, nakan karanta jarida. Nakan karanta jarida wandake hard copy, eh, soft copy. Nafison jaridu wandake soft copy. Amma ina karanta dai hard copy amma ba kawai wani lokaci bane. Sau wani lokacin ne nakan karanta, ah, hard copy.

Kana rike da lema lokacin ruwa, eh nake rike da lema lokacin ruwa. Ai rike lema lokacin ruwa, yazama dole ne, tabas ne. Domin idan ba ka da lema kuma kana so ka je inda ya kamata wanda ana buƙace ka a wurin ya kamata kana da lema domin ka samu ka je wurin. Ba haka ba, ba haka ya je wurin ba. Shiyasa lema yana da kyau.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Wani lokaci na kan tafi aiki da abinci. Idan na je cin abinci da wannan na jin, eh, ninuwa, na kan ci abinci a cikin ofis nawa. Amma wani lokacin kuma idan ban rike da abinci ba, na kan je kanti don muna da kanti a wurin aiki, na ci abinci a wurin.

Kana son ɗakin ka yayi aske? Eh wani lokacin nakan so ɗakin yayi aske musamman idan ina son yi karatu nakan so ɗakin yayi haske domin karatu amma idan ina son je bacci ina son ɗakin yana da wunci domin samun yin bacci da sauri don wuta yakan sa ni ba zan yi bacci ba.